Menene mafi muhimmanci a cikin abotan, abokantaka? Abu mafi muhimmanci a cikin abokantaka shine amana da gaskiya da son juna tsakani da Allah. Abin da shine abin da yafi muhimmanci a cikin abokantaka shine ka so abokinka tsakanin ka da Allah da zuciya ɗaya, sannan kuma ka kyautata mai, kuma ku kyautata ma junanku, kuma ku riƙe juna da amana da gaskiya. Shine abu mahimmanci, abu mafi muhimmanci a cikin abokantaka. Shine mafi muhimmancin abokantaka da ke, da yake zama da tsakanin kai da abokin ka.

Yaya kake ajiye kuɗi? Eh, ina ajiye kuɗi ne a, a asusu, a asusuna na banki. Don ina ajiye kuɗi na ne anan kaman ina tabbata anan ne mafi tsaro na ajiye kuɗina cikin aminci kuma cikin daɗi kuma cikin hankalina kwance kuma cikin jin daɗi don haka ina ajiye kuɗina ne a asusun bankina. Don yana da kyau kuma ina jin daɗin ajiye kuɗi a cikin asusun bankina saboda babu abin da zai same su. Don haka na fi ajiye, na fi son ajiye kuɗi a asusun bankina.

Mene ne abin da kake yi don nishaɗi? Gaskiya ina kallo a waya na dan nishaɗi ko kuma ina buga eh ina buga wasanni a wayana kamar wasan gem na na'ura ina buga shi a wayana don nishaɗi kuma ina buga shi a TV don nishaɗi. Don haka abin da nake yi, abin da nake yi don nishaɗi shine in kalla, in kalla shirye-shirye a wayana ko kuma na buga game a wayana. Don haka ko kuma na buga gamea TV shine abin da nake yi don nishaɗi.